Eh ina riƙe lema lokacin ruwa, ai ba ma lokacin ruwa kawai ba hatta ma lokacin da ake zafin rana nakan riƙe lema domin na kare kaina daga zafin rana ba ma iya ruwan sama ba kawai.